Ina shaƙatawa a lokacin hutu, ina zama in huta, in na gyara gidana, na gama komai, in huta cikin farin ciki da annashuwa tare da iyalina. In koyawa yarana wasa kala-kala, tatsuniyoyi, da wasanni irin na yara. In kai wa iyayena ziyara, 'yan uwana, dangi na, ka je ka kai gaisuwan in an yi rasuwa, ka je gaisuwa haka, irin abubuwan nan gaskiya. Haka nake gudanar da, haka nake shaƙatawa a lokacin hutu. Za ka zauna cikin farin ciki da annashuwa.

Ni launin labulai na kofi ne da ratsin peach colour haka labulai na yake. Wasu kuma za ku ga nasu ash ne, wasu maroon, wasu purple, wasu peach, wasu brown, wasu golden brown. Ga sunan dai kaloli daban daban gaskiya. Akwai ash, akwai maroon, akwai peach colour, akwai pink, akwai white and sea green, akwai sea green. Haka muke da kalolin labulai gaskiya.

A'a bana yin harsashi lokacin barci, saboda ai ba kowa bane ba yake da wannan abun gaskiya. Ko zan dai yi amma ba kowane lokaci ba. Ina yi lokaci zuwa lokaci amma bai zame min jiki ba. Ba ko a wane lokaci ne nake yin shi ba. Saboda wani lokacin musamman idan kana mura shine za ka ji kana yin wannan harsashi din. Amma idan ba ka mura za ka ji kana barcin ka lafiya ƙalu ba abin da yake damun ka cikin yardar Allah.

Eh ina da dabbar gida, ina da awaki sabida awaki ina son awaki kuma suma awaki ina so na sabida in suka tashi mun haihuwa suna haifa min biyu-biyu. Shi yasa nake ƙaunar kiwon awaki. Kiwon awaki na so na, ni ma kuma ina son su. Sannan ina kula da su yace ya kamata ina ba su abinci da ruwan awara su sha, su ci, su ƙoshi. Ina ba su abinci sosai. Zan saya musu ciyawa a lokacin damina, zan saya musu wacce zan ajiye musu lokacin rani. Sannan zan ba su ruwan awara su sha. In kula da su sosai sabida ita dabba tana buƙatar kulawa. Shi idan ka kula da dabba ta ci, ta ƙoshi shi ke sa ta ita ma ta buɗe har ta samu ta hayayyafa.

Abin da yake bada ƙwarin gwiwa a aiki shine ka tashi cikin farin ciki da ƙoshin lafiya. Don ita lafiya ita ce ke ba ka ƙwarin yin komai. Idan ba ka da lafiya za ka ga ba ka iya yin komai. Amma idan ka na da lafiya, ka na cikin farin ciki da annashuwa, to za ka gudanar da dukkan abin da ka ke da buƙata cikin sauƙi da kwanciyar hankali. Saboda ita lafiya ita ce uwar jiki. Idan babu lafiya to babu abin da ke gudana daidai. Shi ya sa lafiya ita ke bada ƙwarin gwiwar yin duk abin da ka ke da buƙata. Koma mene ne na rayuwa sai ka na da lafiya. Idan ba ka da lafiya babu yadda za'a yi abubuwan rayuwa su ci gaba.

To ni dai gaskiya bamana aikin gwamnati amma cikin yardar Allah ina yin sana'a ta, abin da kowai nake buƙatar canji irin a ce idan ka ba da kayanka za a baka kuɗinka a kan lokaci. Ba wai a ringa riƙe maka ba. Sabida ita sana'a tin da guminka ka sa kana buƙatar a kowane lokaci a baka kuɗinka yadda ya kamata. Ba wai a ringa yi maka wasa da su ba. Tun da kai ma sai ka fita ka nema tukunna zaka kawo wa mutum ya siya. To ya kamata ace muna gyaggyara irin wannan abubuwan. Tun da ni gaskiya bana aikin gwamnati amma dai cikin yardar Allah ina yin aikin gidana da cikin kwanciyar hankali. Zanyi shara ta in yi wanke wanke, in gyara yarana, in yi girki ba tare da wata damu.

Ina son jin kiɗan Hausa saboda su kiɗan Hausa za a buga shi ne da ƙwarya kuma yana ba da ma'ana mai daɗi. Zaka ji kiɗan yana ba da tashin yanayin shi yana da daɗi ba kamar wanda za a sa abubuwanmu na zamani yanzu ba. Gaskiya kiɗan ƙwarya yana matuƙar burge ni. Ina son jin kiɗan ƙwarya saboda shi yana da ma'ana sosai kuma namu ne na gargajiya na Hausawa.

A'a, bana kunna kendir. Duba da yadda yanzu wuta muna samun wuta lantarki da daddare. Kuma idan ma babu wutar lantarki zaka kunna wayar ka itace fitilar ka. Tunda yanzu kendir ma wahalar samu yake yi. Amma yanzu kai ya waye an samo waya zaka kunna fitilar wayarka ita ce fitilar ka tunda ko wayar toci ba amfani ake da ita ba irin wayar matada ko fitilar ƙwai duk ba amfani ake da su ba. Yanzu wayar hannu ita ce fitilar ka. Bana kunna kendir.

A'a, ba ma amfani da ruwan rijiya saboda mu nan guraren ma da muke babu rijiya. Amma dai muna amfani da ruwan famfo saboda muna wada da wadatar shi a kowane lokaci. Famfam mu baya ɗaukewa zai kwana, zai wuni kuma ko da ya ɗauke da asu ba za ka ga zai dawo. To gaskiya ba ma amfani da ruwan rijiya. Mu nan ba ma mu da ita. Muna samun famfo sosai yacce ya kamata. Muna da ruwa mai kyau, mai daɗi. Ruwan mu tsaftataccen ruwa ne, ruwan famfo. Kullum muna samun ruwan famfo. Muna amfani da shi, ba ma amfani da rijiya.

Abincin gargajiyar da na fi so na fi son dambu. Da dambu da tuwo duk ina son su. Saboda dambu abu ne mai daɗi. In kana cin shi kana cikin annashuwa da farin ciki. Haka tuwo ga za ka ci shi ka ƙoshi yadda ya kamata. Musamman idan aka ɗumama shi da safe, ya ma fi sabo daɗi. Ko tuwon gero, ko tuwon masara, ko tuwon alkama, ko tuwon dawa, ko na shinkafa. Duka suna da daɗi kuma ina son su. Haka kuma dambu shi ma kana ina son shi. Saboda dambu akwai daɗi.

Eh, ina mike jiki da safe sabida hakan yana taimakawa jiki wajen kara inganta sosai da sosai domin shi jiki yana buƙatar a ringa mike shi saboda wani lokacin zaka tashi da kasala duk ka gaji to amma idan ka wannan din shi zaka ji jikinka ya zama lafiya, ƙalau ba wani ciwo cikin yadda Allah.

Eh ina yin aiki don idan na tashi da safe zan shirya yarinya ta tafi makaranta. Sannan zan ciro wa yarona famfas in gyara shi shima. Sai in zo in yi shara, in yi mofin sai in zauna in karya. Idan na karya zan ci gaba da aikin sharar gida, wanke wanke, wankin kayan yara, wankin toilets, zubar da shara haka dai ka gyaggyara ko ina domin gidanka ya yi kyau. Sannan idan na ɗan huta zuwa wani lokaci sai in ɗora girki, in yi in gama, in yam mata yi zan samu in linke kayan wanki, in yi in gyara su kowanne in shirya shi in maida shi yadda yake.

Ni gidana a kowane lokaci ina tsarkake shi musamman idan na ga gurin ko yara sun ci abinci sun ɓata ko wani abu ya ɗan ɓata shi. To bana barin gidana da ƙazanta saboda ita ƙazanta ba ƙaramar illa take ba ga lafiyar mu da kuma ta yaran mu. To a kowane lokaci ina tsarkake gidana saboda shi tsarkake gida yana da amfani ga lafiyar mu, ga lafiyar al'umma har ma da iyalin mu. Idan ka bar gidan ka ba a tsarkake ba yana kawo matsalar amai da gudawa. Amma idan ka tsarkake gidan ka shi yasa a kowane lokaci nake tsarkake gidana saboda gudun kamuwa da irin wannan ƙananu ƙananun cututtuka wanda daga ƙarami ne suke zama manya manyan cututtuka.

Eh ina amfani da ajiya a yanar gizo saboda wasu abubuwa ma sai ka shiga yanar gizo zaka samu su, tun da wasu abubuwa an daɗe da yin su amma idan ka shiga yanar gizo ka bincika to zaka ga ka samu su. Shi yasa nake amfani da ajiyar yanar gizo, ajiya a yanar gizo ko kai idan kana so ka ajiye abunka za ka ajiye shi kuma idan ka shiga za ka ɗauko kayan yadda ya kamata. Ko idan kai rassa wayarka ko wani abu naka da kai dai ajiyar amma idan ka sa shi a yanar gizo da ka shiga za ka ɗauko kayan ka yadda ka ajiye shi.

Idan na tashi zub da shara ta, ina sa safar hannu saboda akwai ƙura a cikin kwandon shara. Sai in je cikin bola in je in zazzagar da shara. Idan na zazzagar da shara, zan dawo gida in sa sabulu da ruwa in wanke hannuna saboda ita shara dama datti ne da ka tara ka ɗauke shi kaje ka zub da. Kuma kullum zan ɗauke shara daga gida in fitar da ita in je in zubar ta a bola saboda ita kan ta ajiye shara yakan kawo sheɗanu da kuma irin ƙwarika, haka ƙananan ƙwarika da sauran abubuwa.

Eh duka ina amfani da su, saboda wani lokacin in ka tashi amfani da su, amfani da fensir za ka nemai ka rasa. Haka shima alƙalami to kowanne ina amfani da shi. Sannan kuma ina ajiye shi ma saboda yara 'yan makaranta za ka ajiye masu sabida za a tashi tafiya makaranta a nemo a rasa. Amma idan ka ajiye za ka ɗauko shi ka bawa yaro. To ina amfani da su dukansu. Kuma kowanne ina son shi. Fensir haka shima alƙalami kowanne ina amfani da shi. Dukansu ba wanda bana amfani da shi.

Ina ƙidaya kayayyaki alal aƙalla a sati sau biyar. Saboda zaka zauna, zaka wanke wa yaro, ka goge mishi, to zaka ware wanda suka wa yaro kaɗan. Wanda suka wannan haka kwanuka ma zaka gyara su, ka shirya su yace ya kamata. Ko wanne ka ajiye shi yace ya kamata. Wani zaka ga ka ajiye shi ba daidai ba, to za ka je ka gyara shi. Za ka duba wannan ya yi, wannan bai yi ba. Wannan sun yi, wannan ba su yi ba.

A lokacin da na kamu da mura, ina amfani da abin goge hanci to, audugar goge hanci. Ina amfani da ita don share majina sannan zan nemi magani na sha saboda kamuwa. Sannan idan zan yi atishawa, ina sa abin rufe hanci in rufe hancina saboda kamuwa da ga wasu na kusa dani kar su kamu da ita. Domin ita mura wani lokaci ma ana daukar ta. To gaskiya ina shan magunguna, ina gyarawa yar ce ya kamata.

Ina son, ina son launin kore saboda launin kore abu ne mai kyau da yake ƙara sa idoma yayi ƙwari. Shi koren abu yana da kyau musamman in ya fid da ainashin koren yayi sosai kuma guri ace ya cika yayi lup lup lup. Zaka ga abin yana da burge wa kuma da ban sha'awa.

A'a, bana son cin abincin titi. Saboda abincin titi ba a fiye tsaftace shi ba. Ba kamar wanda za a girka shi a cikin gida ba a tsaftace shi yadda ya kamata. Abincin titi yawanci da hannu ma za ka ga ana zuba shi musamman wanda za a ajiye shi ba a adana ba. Ba wanda za ka je wurin cin abinci ka ci ba indai akan titi yake, gaskiya baya da tsafta. So kuma cin abinci mara tsafta yana kawo illoli da yawa a jikin mutum. Mutum yana iya kamuwa ma da wasu cututtukan na daban. Shi yasa ni bana son cin abincin titi ba ma na cin abincin titi.

Eh, ina jin kukan zakara da safe. Tinda zakaru, zakara, zakaru suna fara yin kukansu tin daga lokacin da asuba ta kawo kai. Zasu fara kuka har gari ya waye. To kukansu kuma yana da ƙawatarwa da sa natsuwa idan mutum ya natsu zai gane cewa to asuba ta kawo kai. Saka ji zakaru suna ta yin kuka.

Da safe ina fara shan ruwan ɗumi da safe, saboda shi shan ruwan ɗumi zai sa yan hanjinka su warware. To idan ka sha ruwan ɗumi musamman yanzu a yanayin nan na sanyi, to idan ka sha ruwan ɗumi za ka ji ƙarfin jikinka ka ji ƙwari. Tukunna kuma sai in zo in ci duk abin da ya samu na nau'in abinci.

Eh, ina tara tsabar kuɗi saboda buƙatun yau da gobe. Ina tara su idan na je na yi talla na dawo, wasu ba bashi za su ɗauka ba za su ba ka kuɗinka a lokacin. To zan zo in ajiye su sabida buƙatu na yau da kullum ko ba wa yaro ya saya alawa ko ka yi baƙo ka mai alheri ko siyan wani abin da ya danganci rayuwarka. To ina ajiye tsabar kuɗi ko irin harka ta rashin lafiya za ka tashi babu lafiya to za ka yi amfani da tsabar kuɗin nan wajen siyan magani ko taimakawa wani.

Eh muna da fanka a rufin ɗaki, saboda lokacin zafi mutum zai kunna ta zai samu iska. Sabida idan zafi yayi zafi za ka ji hucin zafi. Rana idan ta take yana fidda huci sosai. Duk da ma da ita ma wani lokacin fankar tana zub da hucin zafi. In tana kaɗawa za ka ji ba sanyi take badawa ba zafi take badawa. Amma dai muna da fanka a rufin ɗaki. Saboda ita fanka ita ma tana da nata amfani a lokacin zafi.